Assalamu'alaikum. Toh, ni dai ina yin musabaha da mutane sosai. Misali idan muka fita aiki da safe to da mun je farko an shiga ofis abin da muke fara yi kenan sai muyi musabaha da dukkanin abokan aikin mu gaisa. Sannan bayan wannan idan ya kasance wata ta kuma zuwa haka bayan mun yi wannan musabaha ita ma za muyi da ita. Sannan kuma idan ya kasance mun zo mun je kamar wani taro haka to muna yi musabaha da mutane guri-guri musamman ma waɗanda muka san su. To bayan wannan kuma irin haka a hanya. Da mutane sosai. Wani lokacin ko da misali ba a wajen aiki bane toh mukan yi musabaha a hanya ko a cikin gida haka ko a taro ko a taro na biki haka ko kuma a taro na suna ko kuma a hanya in mun haɗu muna yin musabaha ko da ko a kasuwa ne muka haɗu da wanda muka sani to muna yin musabaha. Saidai ba ma yin musabaha da wanda ba mu sani ba si dai idan yana tare da wanda muka sani. To idan yana tare da wanda muka sani so nan muna yin musabaha ba wata matsala sai muyi musabaha amma in dai ba ya tare da wanda muka sani haka kurum muka ga mutum a hanya to ba ma yin musabaha amma ina musabaha da mutane mutane musamman musamman mutanen da muke familiar da su. Na sansu sun sani to dai inda muka haɗu za muyi musabaha mu gaisa. Hakan yana da fa'ida sosai. Yin musafaha yana da fa'ida. Ina yin musafaha da mutane inde mun haɗu musamman ma wainda muke familiar da su. Muna yin musafaha sosai ina yi ina yi sosai da mutane. Indai inda muka haɗu muna yin musafaha. Ina musafaha da mutane.

To, yadda nake magana da abokan ciniki, yawanci ciniki na online business ne. Itari kamar idan atamfofi ne zan ɗora su a kan status na WhatsApp ko na Facebook ko na Instagram. To idan na je misali na ɗauki atamfa na ɗora, to waɗanda suke so su siya za su biyo ni private sai su ke yi min magana wasu kuma su min waya. To waƴanda suka biyo ni private za su yi tagging ɗin atamfar da na ɗora wacce suke so su ce min "na wace wannar", ni kuma zan gaya musu price. To idan na gaya musu price sai su, idan suna so ɗin price in ya musu to sai su yi min, sai su ce in basu account number idan na tura musu za su tura min da kuɗin ni kuma zan tura musu da atamfar. Sannan kuma idan ya kasance waɗanda za su sayi kayan magana ne lafiya. Yadda kayan price in bayya yin cost dayawa. Da haka sellers ya kaya. Su na ƙira na a waya wani lokacin kuma kayan da suke so sune suke turo wa. Sai su ce ga wannan kayan a ta WhatsApp. Sai su ce mun "ga wannan kayan ina sonsu." Da Allah in nemo musu. Su ce "a nemo musu su suna so". To zan tura kasuwa a duba, idan da akwai to sai a ce da akwai kuma kuɗin ta ka zane. To ni kuma zan yi musu magana ta WhatsApp ɗin in ce an samu wannan kaya kuma kuɗin sa ka za ne. To sai su turo da kuɗi idan suka turo da kuɗi sai na tura kasuwa a siyo ta. Sai kuma in tura musu. To ni yadda nake magana da masu ciniki na lafiya ƙalau ne. Kumai cikin sauƙi mu ke magana. Ba muy wannan ba ba tare da fitina ko tashin hankali ba za mu yi magana a tsinake su siyi kaya in tura musu a cikin wannan "safe". Wani lokacin idan siyan kayan ya yi nisa, to sai na ce musu akwai delivery da za su bada price kuɗin delivery sukan ce to za suy pay na delivery idan an kai musu. To idan aka kai musu sai su bayar da kuɗin. Wani okacin dubu ɗaya idan kuma gurin da nisa ya kan je one five.

To, bangon mu suna da launuka kala kala. Saboda, bangyawan ba duka ake yin su launi guda ɗaya ba. Misali, a cikin bedroom mun saka kala launi na milk, milk haka light milk sai kuma off white. Bango guda biyu sai muka sa musu light milk. Bango guda biyu kuma da suke facing ɗin juna sai muka sa musu off white. To sannan a cikin parlour sai muka yi amfani da, sikiredin. Da aka yi sikiredin sai muka zo aka haɗa da wani kalo da ya ba da kamar pink kalo light, light pink sosai. To sai muka, muka yi wannan kalo ɗin. To sai muka tafi kuma wannan, um, tsakar gida shi kuma sai muka yi amfani da light ash. A tsakar gida sai muka sa light ash. Off white. To, bayan wa'yannan kuma, sai muka tafi kuka gida. Sai muka yi amfani da wannan, um, muka yi amfani da fenti haka. Peach, dark peach. Muka sa dark peach sai kuma muka sa kofi aka haɗa su guda biyu. Sai kuma aka zo aka yi musu feshi. Feshi na siminti. To a kan wannan feshin aka zo aka ɗora wannan kallo ɗin na dark peach da kuma kofi. To waɗannan kalolin sun bayar da kala mai kyau. Duka haka muka yi amfani da shi. To sai muka sa kuma ash gate. Shi ma sai ya ba da kalar ya fitar da kala mai kyau. A sha'awar sa sai dai wani lokacin muka yi amfani da wasu launukan kuma. Amma yanzu wannan launin ne. Amma muka yi amfani da launi kamar milk. A yi masa feshi haka, fatsin kyalli wanda ake haɗawa da ruwan gam haka. Sai a shafa sai yayi santsi jikinsa. Kamar an sa, fenti wannan me mai. To su kuma win ƙofofin, ƙofofin gidan gaba ɗaya sai muka sa musu kalar ash. Ash aka sa musu a jikin ƙofa. Windows ɗin kuma dama na masu glass ne. Su kuma paintin su white ne. To, sai kuma ƙofofin ɗakuna da suke da, irin na katako ɗin nan ne da ake yin su ake siyar da su, su kuma da ƙofar kicin da ta, ɗaki bi. Kalarta. To, waɗannan su ne kalolin da muke amfani da su a cikin gida kuma suna da kyau. Sosai suna da kyau. Suna da, ana amfani da su.